Ya kuke shan ruwa duk yini? Mukan sha ruwa duk yini ya danganta da zarar mutum yaji ƙishi kamar lokacin zafi an fi jin ƙishi kuma an fi shan ruwa akai-akai saboda a wannan lokacin gari yayi zafi, gari ya canja. To za ka ga mutane gaskiya suna shan ruwa sosai a wannan lokacin ba kamar yadda a lokacin, lokacin sanyi ba ko lokacin da ba na zafi ba. Saboda shi zafi ma yakan ƙara sa jikin mutum ya ci gaba da yin zafi. Amma idan lokacin damina yazo gaskiya jikin mutum ya saukar da zafi saboda akwai sanyi ko mutum bai buƙata ruwa kamar yadda yake buƙata a lokacin da ba na zafi ba. Aƙalla mutum a lokacin zafi yakan iya shan ruwa aƙalla kamar lita biyar zuwa shida. Amma idan lokacin sanyi ne, zuza ka ga mutum bai fiya sha makon ruwa aƙalla leda biyu zuwa uku ba saboda ba wani jin ƙishi a wannan lokacin. Kusa ko a zaɓi mutum zai yi a lokacin zafi, za ka ga gaskiya ya fi shan ruwa idan aka samu hassaƙi da zafin da mutum ya ji. So gaskiya dole mutum ya, ya san me yake yi a lokacin da akwai zafi kuma ya dinga shan ruwa. Kuma mutum ya dinga zama a cikin inuwa. Kuma zaka ga anfi jin cicciwoka a lokacin da bana damuna ba lokacin zafi ƙwayoyin cuta sun ɗan fi yawo a lokacin nan sai ta lokacin sanyi ne an fiɗan yin mura ne sosai na yau da kullum. To gaskiya dole mutum ya dinga shan ruwa saboda ya ƙifin kanshi da.

Ku gaya mana game da ayyukan da yara suke yi a gida. Gaskiya ayyukan da yara suke yi a gida suna nan kala kala. Kuma yara sukan fara aiki ne daga zaran sun kai shekara bakwai zuwa takwas a gida. Akan fara koya musu yanda zasu yi aiki a cikin gidajensu. Kuma ayyuka ya kasance idan 'ya mace ce ya kasance da yin wanke wanke, kuma yin kwanukan da aka ci abinci da kuma a fara koya mata yadda ake girke girke. To sune gaskiya ayyukan da akafi koyawa mata sai kuma gyaran ɗakin su da gyaran gado suma yara maza ba abar su abaya ba sabida hali na rayuwa yadda ɗan ka zai iya tafiya wani gari. To dole ka koyar da ɗanka yadda ake dafa abinci kuma ka koyar da ɗanka yadda ake aikin gida, aikin gida. Dole ka nuna da ɗanka yadda ake yin su. Sa'anan mutum ya koya yanda ake share share da goge goge da sauransu. Suna daga cikin ayyukan da gaskiya akan yisu a gidaje a gidajen mu wa'illan kuma suna daga cikin ayyukan da ake koya ma yara kamar yadda yaran aka koya ma yadda za a iya share falo da share tsakar gida, a share wajen gida. A koya ma yara yanda ake ba ma fulawa ruwa yanda kuma ake yayyanke fulawa. Duka sun haɗa ayyukan da ake koya ma yara kala kala a gidaje. Wanda kuma in suka koya gaskiya za su ji daɗi a rayuwar su. Kuma suma nan gaba za su yi a gidajen su, za su taya matayen su da 'ya'yan su. Kuma su ma za su koyar da 'ya'yan su yadda ake yin wa'illan ayyuka kala kala. Sa'an nan mu yanzu a gidan mu bana manta wa tun muna ƙanana mamar mu ta bamu ayyuka ni na wa aikin na shine na wanke bayin cikin gida wanda ake amfani da shi. Ina tashi da safe aikina na farko kenan na wanke bayi. Sa'anan kuma na share babban falo. Sa'anan akwai ƙannena shi kuma aka bashi ya share tsakar gida. Sa'anan kuma aikinsa de ya share masu gida. Sa'anan kuma an bani aikin an koya mun aikin siyo bene da safe da za a ci wanda kafin a tafi makaranta. Suna daga cikin ayyukan dai da muka koya. Sa'anan kuma nitin da dana zauna wajen kakana koya yadda ake yin abinci. Wanda gaskiya ya taimake ni ko da na yi tafiya na bar Najeriya. To wannan ilimin da na koya na dafa abinci gaskiya ya taimake ni har na zo na koya yadda ake yin abinci. A sarrafa abinci dai iyadai wanda dai za a ci de mukan ɗan koya dai yadda ake iya sarrafa abinci kala kala. Ba wai zamu ce mun iya mun ƙwari bane a dafa abinci na sosai sosai. Sai dai mu kan yi iyanamu na yau da kullum. Dai wanda dai za a ci kuma a sha. Mukan yi ƙokari muga mun dafa wannan abincin kuma munyi ƙoƙari munyi wannan. Sa'anan kuma aikin gidaje gaskiya mun yi iya su kala kala. Mu yanzu ba wani aiki da mutum bai iya ba. Daga share, goge goge, yin mopping, wanke bayi, wanke kayayyakin ɗaki su zanen gado duk mun koyi yadda ake yin su. To suna daga cikin ayyukan gaskiya da na iya kuma nake jin daɗin yadda nake yin ayyukana na yau da kullum.